Eh takardun aikina a safe folder, ina ajiyeshi ah kardun aikina a safe folder. In sa musu envelope me murfi kenan saboda duk kar ya ɓaci. Ina ajiye shi a jakata a safe folder wajen ajiya a nan nake ajiye ta, a wajen takardun aikina a anan nake ajiye sa. Ina ajiye takardun aikina a safe folder a wajen ajiye takardu.

To ba dumma dai abin da dai aka sa a rai ko aka ce za'ayi toh dai dole wata rana a barshi. Tsadar kayan lefe da na aure ne kuke gani game da ita. Wasu na ganin cewa yanayi ne na canza rayuwa da abubuwan al'amuran rayuwa gaba ɗaya, kuma yanayin ku ire-ire da ƙa'idojin da aka saka a aure shine ke kawo wannan abubuwan na tsadar aure da na rayuwa ma gaba ɗaya.